Nawa ne yawan ɗakin ku a gida? To, gaskiya na farko dai ba zan ce ban gane ba. Na biyu kuma ba zan ce watan ko na gane ba. Amma bisa ga yanda yanayin tambayan ya zo shine suka ce nawa ne ɗakin ku a gida? To ni inda a ce ni ne gaskiya zan yi tambayar nan. Ba zan tambaye shi yanda ya zo haka ba, sai dai ko wataƙila in ce ɗakuna nawa kuke da shi a gida? Watan ma ma'ana ɗaki guda nawa kuke da shi a gida? To ni a ganina haka tambayan ya kamata yazo. To gaskiya nidai gida na ɗaki guda uku ne ina da wata asalin master bedroom, ina da kuma ɗakin matata sai kuma ɗakin yara. To, dahu ka ƙirga su, watan za ka gane ɗaki uku ne a gidan. A asalin kuma cikin gida watan family house. Na bi na da na shima main flat ɗin ɗakuna huɗu sai parlour guda biyu sai dining da makamantansu haka. Amma ni asalin gaskiyar gidana inda nake zama anan garin Bauchi ɗakuna uku ne a cikin gidan. Watan asalin master bedroom kamar yadda na faɗa tun farko sai ɗakin matana sai ɗakin yara.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh to wani lokaci nakan raba wurin da nake a yanar gizo, wani lokaci kuma bana raba wa. So abin da yake sa wani lokaci in raba shine har idan matukil wato wajen da nake ɗin ba waje ne da zuciya na ya wato asalin kwantawa da shi ba ko kuma in ce waje ne wanda nake tunanin cewa wani abu na tashin hankali zai iya zuwa ya faru. So a nan wajajen gaskiya nakan yi iya bakin ƙoƙarina eh in raba wurin da nake a yanar gizo wanda turawa suke ce dashi sharing live location to a gaskiya ina ƙoƙarin yin hakan dan saboda yanayi rayuwa da kuma yanayi yadda ita ƙasar tamu ta Najeriya yanzu ta zama. Wala ka raba a inda kake wala ba ka raba ba. Akwai ƴan ta'adda da wato asalin miyagun mutane sunanan cikin daji suna jira ɗan ƙiris ah yi sai su waton ɗaukeka. Ka ga kuwa? Nan yana da kyau mutum ya dinga raba live location ɗin inda yake, ka raba inda kake a yanar gizo gizo dan saboda sha'anin rayuwa.